Assalamu'alaikum warahmatullahi. Zan ɗan ya jawabi ne kan wata tanbaya mai muhimmanci wanda aka tambaye wanda ta shafi rayuwan mutum ci gaba yau da gobe yana da manufa na wata-wata, ma'anashi mutum yana tsare-tsare da yake da buɗu da yake yi, ake cimawa ko wani wata ko a'a, ko kuma yaya yake kasancewa suke kasancewa. A gaskiya samun manufa ko buɗi na wata-wata abu ne mai matuƙar amfani domin idan mutum yana rayuwa ba tare da manufa ba, lokaci zai riƙar tafiya a banza amma idan mutum yana manufa zai riƙa samun, zai riƙa tsare rayuwarsa yanda yake so kuma ya san inda yake da nufi. Wannan yana taimakawa mutum ya samu ci gaba da hankali, da hankali, da hankali. Ni kai na ka tambaye ni ina da manufa na wata-wata, zan ce eh ina da manufa na wata-wata. Ina ƙoƙarin tsara abubuwa da zanyi a kowane wata domin ina inganta rayuwata, ilimi da kuma aikin, aikina. Na farko dai, a cikin manyan manufofi na na wata-wata shine inganta kaina da ilimi. Misali, ina saka wa kaina manufa cewa wannan watan zan karanta littafi guda ko kuma fiye da so. Zanyi wani abu saboda abubuwa kamar amfanin su da kuma kwamfuta rubutu a harshen, a harshen tunanci. Wannan yana taimaka min ƙara, yana taimaka min ƙara ilimi kuma zama da amfani. Ina, ina da manufa na wata-wata wajen aiki ko kasuwanci. Ina ƙoƙarin ƙara ƙwarewa wurin aiki ko ƙara samun sabbin abokan cinikayi. Idan mutum yana da kasuwanci yana da kyau ya samu manufar ƙara riba da ƙara kayan sayarwa da ko kuma yawan kwastoma. Abu na uku ina da manufa na wata yanda wajen ajiya ko kula da kuɗi. Wannan yana da matuƙar muhimmanci domin idan mutum yana samun kuɗi amma bai tsare yadda zai kashe su ba, zai iya shiga matsala saboda haka ina ƙoƙarin saka manufa cewa a kowace wata zan ajiye wani kaso na kuɗi ko zan kashe, ko zan kashe don samun amfani. Ina da manufa na wata wajen lafiya, motsa jiki. Misali, ina ƙoƙarin sakawa kaina manufa cewa zanyi motsa jiki sau biyu ko goma ko zan rage cin abinci mai yawa ko zan ƙara shan ruwa domin lafiya. Ina ganin haɓa cikin ginshiƙi ne na rayuwa da lafiya cikin ginshiƙi ne na rayuwa. Haka kuma ina amfani da wannan wata-wata daga dangantaka da iyali da abokai. Misali, ina ƙoƙarin ziyartar iyaye ko take kawo iyaye wa ƴan uwa ko yin hulɗa da abokai domin mutum ba zai iya rayuwa shi kaɗai ba. Zamu ci gaba da zumunci yana da matuƙar muhimmanci sannan kuwa ina da manufa na wata-wata wajen ibada da kasuwanci da Misali, ina ƙoƙarin ƙara yin sallah a kan lokaci, ƙara karatu, hal'u Alqur'ani, yin addu'a, zikirfari. Wannan yana taimakawa mutum ya samu kwanciyar hankali. Amma duk da haka yana da kyau mutum ya san cewa manufa na wata-wata dole ne mutum yayi, dole ne mutum yayi karatu domin ya cimma wasu abubuwa da na buɗe da yake da yawa amma a yi wacce saboda haka ina ƙoƙarin, haka kuma ina, ina sa, ina kasa cimma wani manufa. A ƙarshe zan ce eh ina da, a ƙarshe zan ce eh ina da manufa na wata-wata domin tana taimaka min wajen kasancewa mai tsari, inganta rayuwa, ci gaban ilimi, ci gaban kuɗi, lafiya, ibada. Wannan na ganin haka da kyau. Wanda yake son cigaban ya kamata ya riƙa saka wa kansa manufa na wata-wata saboda ina da, idan mutum yana da manufa lokaci ba zai tafi a banza ba rayuwansa. Haka gobe da wannan ɗan taƙaitaccen damar da aka bani. Haka sarda ƙanan jawabi na.

Na gode da wannan tambaya mai matuƙar muhimmanci. Kana raba ayyuka ga wasu? Zan ɗan yi jawabi ne kan wannan tambaya mai muhimmanci wadda take da alaƙa da shugabanci da aiki tare da yadda ake samun nasara a rayuwa. Ma'anashi mutum yana iya ba wa wasu aiki ko yana raba nau'in aiki daga su, da su maimakon ya ɗauki komai shi kaɗai. Gaskiya raba aiki ga wasu abu ne mai matuƙar, mai matuƙar amfani kuma yana, yana daga cikin manyan dabarun shugabanci. Mutum idan yana aiki shi kaɗai zai iya gajiya kuma shiga cikin damuwa kuma aikin ya tsaya, ba zai iya yi komai shi kaɗai ba. Amma idan ya raba ayyuka ga wasu, aiki zai fi sauƙi kuma zai fi sauri kuma zai fi kyau. Ni kai ne idan aka tambaye ina raba aiki ga wasu, zan ce eh ina raba ayyuka ga wasu musamman idan ina cikin aiki tare da ƙungiya ko kuma, ko kuma ina da ayyuka masu yawa. Domin na fahimci cewa mutum ɗaya, mutum ɗaya ba zai iya yin komai ba. Na farko dalilin da ya sa, dalilin da ya sa nake raba ayyuka ga wasu shine aiki yana da saurin. Idan mutum ya raba aiki kowa zai sa, zai yi nasa daban daban. Sannan na haɗa, na haɗa na gama cikin lokaci kaɗan. Wannan yana taimakawa wajen cimma burin aiki da gaggawa. Raba aiki yana rage gajiya. Idan mutum ya ɗauki komai shi kaɗai zai iya gajiya saboda sosai har ya ƙasa yin aiki da, da kyau. Amma idan ya raba aiki zai samu, zai samu sauƙi kuma zai iya yin komai cikin kwanciyar hankali. Raba aiki yana, yana ƙarfafa haɗin kai. Lokacin da mutum ya ba, ya ba wasu aiki yana nuna cewa yana, ya yarda da su kuma yana ganin suna ƙwarewa. Wannan ya ƙara, wannan yana ƙara zumunci kuma yana sa kowa ya ji yana da muhimmanci a cikin ƙungiya ko kuma wajen aiki. Raba aiki yana taimakawa wajen koyar da wasu sabbin abubuwa. Misali idan ina aiki zan iya ba wani ɓangare da abokina ko abokin aiki domin ya koyi yadda ake yi. Wannan yana, yana ƙara musu ƙwarewa su kuma yana gabatar da su iya yadda za su iya. Amman duddaka yana da kyau mutum ya san cewa raba aiki ba, ba yana nufin ka gujewa aiki ba ne. A'a, raba aiki yana nufin ka tsara aiki cikin yin ma shugabanci mai kyau. Yana da wadda ya san aiki zai ba wa mutane nan gwargwado da ƙarfin su da ilimin su. Idan aka, idan akwai aikin rubutu zan ba wanda na san ya ƙware wajen yin rubutu ne. Idan akwai aikin ɗaukar kaya zan naƙo mota abubuwa zan, zan ba wa wadda ya ƙwarewa na wajen. Idan akwai aikin magana da ta tataunawa zan ba wanda ya bani amala da mutane. Sannan kuma raba aiki yana da matuƙar kulawa. Bayan, bayan, bayan, bayan ka ba mutum, ya kamata ka duba ka tabbatar da shi yadda ya dace. Domin idan aka ba mutum aiki ba tare da kulawa ba wani lokacin zai iya yin kuskure ko ya yi sakaci. A ƙarshe zai zance eh raba aiki ga, eh raba aiki ga wasu domin hakan yana taimakawa wajen yana saurin, yana saurin kammala aiki, rage gajiya, ƙarfafawa domin haɗin kai kuma yana koyar da wasu sabbin abubuwa. Kuma ina ga, ina ganin duk wadda yake so ya yi nasara a rayuwa ya kamata ya riƙa raba ayyuka da mutane domin rayuwa tana buƙatar haɗin kai. Saboda haka ina, saboda haka idan mutum yana son yin komai shi kaɗai zai iya gajiya kuma ya sa ya ƙasa kaiwa ga shi nasara. Amman duddaka raba aiki ya sa, yana samun taimako kuma yana sa zai samu cigaba cikin sauƙi. Na gode da wannan saan ta gaishen jawabin nawa sai an jima.

Assalamu'alaikum. Na gode da wannan ɗan taƙaitaccen lokacin da aka in ɗan yi bayani akan wannan tambayan a ina kake ajiye hotunan wayanka. Ma'ana a ina mutum yake ajiye, yake adana hotunan wayarsa da kuma yadda yake kare su daga ɓacewa. A gaskiya, hotuna suna da muhimmanci sosai a rayuwar mutum yau da kullum. Hotuna suna, suna, suna adana tarihi da tunani da abubuwa da mutum ya taɓa yi a baya. Wasu hotuna na iyalai, wasu abokai, wasu kuma na abubuwa da mutum ya yi, ya yi ne yake gani ko kuma yana halarta kamar biki, tafiya ko wani taro. Saboda haka ana adana hotuna yadda ya dace yana da matuƙar muhimmanci. Ni kai na da aka tambaye ni a ina kake ajiye hotuna, zan ce ina ajiye hotuna cikin galeri ko kuma na wayata, wato cikin hoto ko kuma galeri. Wannan shi ne wurin da nake ajje hotuna da farko. Amma ba wai galeri kaɗai ba, ina aje hotuna domin wani lokacin waya tana iya lalacewa ko kuma a rasa wayar ko kuma wayar ta yi restating kanta ko kuma virus ya yi shige ta. Idan haka ya faru, hotunan suna, suna adana suna shiga, ina ajiye su ne a waje na musamman. Saboda haka ina, idan kuma na ajiye hotuna cikin memory card, idan wayar tana, idan wayar tana samun matsala, hotuna da yawa ba tare da cikin, cikin internal ba kuma idan na ajiye su, kana iya cire memory ka saka ta a wata waya domin ka ga hotunan ka su kasance suna nan. Haka kuma wasu lokuta ina amfani da Google Photo ko kuma Cloud wajen amfani da wajen ajiye hotuna. Wannan yana da kyau sosai saboda ina adana hotuna a intanet domin waya ba ta, domin idan waya ta ɓata za ka iya samunsu a wannan wajen. Zan iya shiga cikin email ko kuma account in duba hotuna. Wannan yana sa matu, yana sa mutum ya fi samun kwanciyar hankali daga haka. Wannan yana kuma ƙara min dalilin da ya sa nake ajiye hotuna ko kuma ƙoƙarin tura su zuwa WhatsApp ko Telegram in yi saving ɗinsu ko kuma in tura zuwa wasu email ɗin. Wannan ma yana taimakawa mutum wajen samun backup. Wa ƴansu dalilan da ya sa nake yin hotuna bana son hotuna su kasance a gal, a ko'ina. Suna daga haka hoto iyalai, hoton aiki, hoton tafiya, hoton takaddu, hotunan makaranta ko training. Wannan yana taimaka min sosai wajen saboda ina ganin ina nemo hotons, ina tafiya zuwa in je in duba shi haka haka kuma ina ƙoƙarin share hotuna da basu da amfani. Wasu hotunan kamar screenshot mara amfani, hoto yana fito wa da duhu wanda bai yi kyau ba. Ina goge shi shima. Sannan ina kula da, da tsaro domin akwai wasu hotuna da na koyi wannan ɗan taƙaitaccen can daban da aka bani.

Salamu alaikum wa rahmatullah, a yau zan ɗanyi jawabi ne kan wannan tambayar mai matuƙar mahimmanci a wannan zamanin na fasaha da wayoyin zamani. Tambayar ita ce: kana iya amfani, kana iya, amfani da yanar gizo? Ma'ana shin mutum yana iya amfani da cloud storage ko kuma online storage wajen adana abu, hotuna ko kuma wasu abubuwa. A gaskiya ina ajiya a yanar gizo, yana da matuƙar amfani sosai musamman a wannan lokaci da mutane suke amfani da waya, laptop, intanet ko kuma kusan kullum ajiya a yanar gizo yana, yana da matuƙar mahimmanci. Yana adana bayanai wani lokaci, wani wuri na intanet kamar Google Drive, Google Photo, iCloud, Dropbox, OneDrive ko kuma wasu irinsu. Ni kai na idan aka tambaye ni ina amfani da waƴannan abubuwa, zan ce eh, ina amfani da su a yanar gizo, domin yana taimaka min wajen kare bayanai daga ɓacewa. Na farko, babban dalilin da ya sa nake amfani da wannan shine, ajiya a yanar gizo shine, shine domin kariya, wani lokaci yana, wani lokaci waya tana lalacewa ko kuma rasa wayar, ko kuma ayi restarting ɗinta domin virus ko ya shiga. Idan mutum yayi backup, zai rasa hotuna, takardu, wasu muhimman abubuwa, Amman idan hotuna da takardu suna nan, idan hotunan takardun suna ajiye a yanar gizo ko kuma wayan ba ta ɓace ba, mutum zai iya shiga cikin akawun ɗinsa ya dawo da su. Ajiya a yanar gizo yana da matuƙar, yana da matuƙar, yana taimakawa mutum sosai wajen samun sauƙin amfani da bayanai. Ko'ina, misali idan aka ajiye takardu Google Drive zan iya dubawa, zan iya buɗe su daga wata waya, ko kuma wata kwamfuta, ko kuma laptop, ba sai na riƙa ɗaukar flash ko kuma memory card ba. Ajiya a yanar gizo yana taimaka min wajen adana abubuwa masu yawa. A yau mutane suna da hotuna da bidiyo masu, masu yawa kuma a wani lokaci storage yana, na waya yana cika. Idan storage ya cika, yana tafara yin slow kuma hakan na iya kawo matsala ga wayar. Amman idan mutum yana amfani da cloud storage zai samu damar adana abubuwa da yawa ba tare da ya cika memory dinsa ba. Haka kuma ajiya a yanar gizo yana taimakawa, wajen raba bayanai da mutane. Misali idan aka, idan, idan fayil da ko dokument, nake da shi suka tura wani, zan ajiye Google, Google Drive ɗin shi. Wannan ya fi sauƙi fiye da tura fayil WhatsApp musamman idan fayil ɗin yana da girma. Sai dai kuma duk da cewa ajiya a yanar gizo yana amfani, yana da wasu abubuwa da mutane suke kamata suna kula da shi. Mutum ya kamata yana kula da password. Idan mutum bai yi password mai ƙarfi ba, to mutane za'a iya shiga su ga bayanansa. Saboda haka ina amfani da password mai ƙarfi, sannan lokaci ina amfani da two step verification domin ƙara tsaro. Akwai buƙatar intanet domin, domin idan mutum baya shiga intanet ba zai iya kasa shiga, kasa bayanansa. Amma duk da haka yawancin mu, na yana da kyau, saboda ita intanet ta samu komai zai iya dawo. Wasu, wasu cloud storage da suke buƙatar biyan kuɗi idan storage ya yi yawa. Amma yawancin suna da free storage kamar Google Drive, daya, da yake da storage kyauta kafin ya cika. A ƙarshe dai zance ina amfani da, ina amfani da ajiya a yanar gizo domin yana taimaka min wajen kara bayanai, samun amfanin waƴansu abubuwa, ko ni'imomin, ko adanta hotuna da takardu masu mahimmanci. A wannan zamani, amfani da yanar gizo abu ne mai matuƙar kyau sosai kowa musamman ɗalibai, ma'aikata da wasu ɗan kasuwanci. Saboda haka, ina ba da shawara ga kowa da kowa da yayi backup na hotunansa ko kuma takardunsa, a ta hanyar cloud storage domin wasu, domin kada wasu su rasa, ku, ya rasa wasu bayanan masu mahimmanci. Na gode da wannan ɗan taƙaitaccen bayani da na samu na gabatar. Sai an jima.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A yau zan dan yi jawabi ne kan wannan tambaya mai mutu, mai sauƙi amma mai muhimmanci musamman ga ma'aikata da masu aiki a ofis ko wajen sana'a. Tambayar ita ce kana cin abinci a wurin aiki? Ina mutum yake cin abinci idan yana wurin aiki, ko ofis ko kasuwa ko kuma wani amf-- kamfani? Gaskiya cin abinci a wurin aiki abu ne mai, abu ne da yake da matuƙar muhimmanci domin yana taimakawa jiki da samun ƙarfi, ya rage gajiya da kuma mutum ya damar ci gaba da aikinsa cikin nutsuwa. Idan mutum bai ci abinci ba zai iya yin, zai iya jin yunwa, gajiya ko kuma rashin kuzari wanda hakan zai iya shafar aikinsa da yake yi. Ni kai na idan aka tambaye ni, aka ni ina iya cin abinci a wajen aiki, zan ce eh ina cin abinci a wurin aiki da aka tanadar domin hutun ma'aikata. Wato idan aka yi, aka yi hutu, aka tafi hutu wajen hutu, rest area ko canteen. Idan akwai canteen a wajen aiki ina zuwa can domin cin abinci a cikin kwanciyar hankali. Wasu lokuta kuma idan babu wannan wajen canteen din ko wurin cin abinci na musamman, ina cin abinci ne a cikin ofis ɗina ko wajen da nake, nake dawowa cunkoso domin kada ya hana ni, kar ya hana mutane yin aiki. Ina son cin abinci a wuri mai tsafta domin tsafta tana da matuƙar muhimmanci wajen lafiya. Haka kuma wani lokacin idan, idan aiki idan aiki ya yi aiki aiki yayi aiki yake sa ni daga wurin zama sosai, ina fita wajen ina ci abinci. Wani shago ko kuma sayar wajen sayar da abinci misali wasu ma'aikata suna zuwa wajen siyar tuwo, shinkafa, indomie ko kuma abincin rana rana a kasuwa ko restaurants. Wannan yana ba mutum damar samun abinci mai zafi ko kuma sabo. Amman duk da haka idan zan ci abinci a wajen shago ko kuma restaurants ina ƙoƙarin tabbatar da cewa wurin yana da tsafta kuma abincin yana da kyau. Domin cin abinci a wurin mara tsafta na iya haifar da ciwon jiki ko kuma rashin lafiya. Abu mai kyau yana da kyau. Haka kuma cin abinci, cin abinci a wurin aiki yana taimaka wa mutum ya samu damar yin hulɗa da abokan aiki. Idan muka haɗu da lokacin break time muna tattaunawa, muna dariya, muna musabaha, muna rera ai masu kyau kuma muna yin zumunci tsakaninmu. Amma duk da haka akwai wasu lokuta ko kuma da mutane ya kamata su riƙa kiyayewa idan cin abinci ya ha ɗa su a wurin aiki. Na farko mutum ya kamata ya guji cin abinci a wajen da yake yana da mutane aiki kamar kan teburi ko kuma amfani da shi rubuce-rubuce ko taro na biyu mutum ya kamata ya kiyaye tsabta da zubar da shara idan yanda ya dace. Na ya kamata mutum ya guji hanyar hayaniya ko kuma abin da zai dame shi a wajen aiki. Sannan kuma ina ƙoƙarin cin abinci a lokacin da aka ware domin hutu domin kada cin abinci ya hana ni kammala aikina da nake yi. Idan na ci abinci a lokacin break sosai na dawo aiki da ƙarfi da kuma kuzari. Na ƙarshe dai zan ce ina cin abinci a wurin aiki, a canteen ko kuma g idan babuurin hutawar ma'aikata. Kuma idan babu ina cin abinci ne a ofis ko a wajen shago mai tsabta kuma wani lokacin ina ɗaukar abinci daga gida domin in tafi da shi wajen aiki domin ya fi tsabta. Cin abinci a wurin aiki ba kawai don ƙoshi ba ne, yana taimakawa mutum ya samu ƙarfi, ya yi aiki lafiya kuma ya ci gaba da aikinsa cikin kwanciyar hankali. Na gode da sauraron wannan ɗan takaitaccen jawabin nawa. Sai an jima.

yau zanyi jawabi ne a kan wani tambaya mai mahimmanci, mai sauki amma mai daya shafe rayuwar da kullum. Wane irin sabulu kake amfani da shi? Ma'ana wane irin sabulu mutum yake amfani da shi wajen wanke kaya ko kuma wankan hannu ko kuma wanke tufafinsa. A gaskiya sabulu abu ne mai muhimmanci, mai matukar muhimmanci domin yana taimakawa mutum wajen tsafta daga-- kariya daga cututtuka. Tsafta daga-- tana daga cikin manyan abubuwa da yake ƙara lafiyar jiki domin idan mutum yana amfani da sabulu yana rage ƙwayoyin cuta daga datti a jikinsa. Ni kai na idan aka tambaye ni wane irin sabulu nake amfani da shi, zance ina amfani da sabulun wanka na zamani. Wato ina da irin sabulu da ake sayarwa a kasuwa domin ake wanka da su kuma suna da ƙanshi, su suna da tsafta, suna sa jiki yayi laushi sosai. Ina amfani da sabulu wanda yake da kyau ga fata, ya haddasa jiki yayi kyau kuma yake baya busar da fata. A wasu lokutan kuma ina amfani da sabulun da yake da ƙamshi yake sa jiki yayi kyau yake taimakawa fata musamman idan mutum yana fama da bushewar fata ko pimples. Misali akwai sabulu da yake aloe vera, lemu ko kuma mil-milk wanda yake da fa-- yake sa fata yayi laushi. Idan ina son sabulu mai ƙarfi wajen cire datti, ina iya amfani da shi, gargajiya wato sabulun salo ko kuma sabulun, sabulun, baƙin sabulu. Wannan sabulun yana da amfani sosai musamman ga mutane da yawa a Najeriya domin suna tsaftace fata sosai kuma yana taimakawa wajen rage datti da ƙuraje ko kuma ƙaiƙayi. Bayan ga sabulun wanka, ina kuma amfani da sabulun wanke hannu, wanke hannu musamman idan a wajen aikina ko kuma bayan na fito daga waje. Saboda yau cututtuka suna yawa, yaɗuwa ta hanyar haɗa hannu. Idan mutum ya yi riƙe hannunka to yana riƙe amfani da sabulu zai kare ka daga cututtuka. Sabulu yana tayi-- yana da muhimmanci sosai, yana da hana yaɗuwar cututtuka kamar zazzaɓi, mura, gudawa da sauransu. Idan mutum ya yi wanka da sabulu kullum, jikinsa zai kasance mai tsafta kuma mutum zai ji daɗin jikinsa zai, ba zai na yin wari ba. Sannan sabulu yana taimakawa mutum wajen samun ƙamshi mai daɗi. Idan mutum ya yi wanka da sabulu mai ƙamshi, zai kasance mai tsafta, mutum kuma zai ji daɗin jikinsa kuma zama tsafta abu ne mai muhimmanci. Wannan yana da muhimmanci musamman idan mutum yana zuwa cikin mutane ba kuma wajen aiki ko makaranta ko taro. Amman duk da haka akwai abubuwa masu muhimmanci da ya kamata a duba. Ba kowane sabulu bane ya dace kowa yana wanka da shi. Idan sun yi amfani da sabulu mai ƙarfi, zai iya kawo musu ƙaiƙayi ko kuma bushewar jiki saboda haka mutum ya kamata, ya kamata ya zaɓi sabulu da ya dace da fatarsa. Haka kuma ina ƙoƙarin gujewa amfani da sabulu mai sinadari da yake da yawa sosai saboda wasu sabulun suna iya cutar da fatan mutum suna iya cutar da fatar mutum. A ƙarshe dai ina amfani, ina so in ce wankar na zamani yana da na gode da wannan ɗan taƙaitaccen jawabin nawa.

Na gode da wannan ɗan takaitaccen bayani da aka bani. Dama na yi kan wannan muhadara mai ɗan sauƙi mai sa daɗi. A gaskiya jakar kuɗin mu ba ƙaramin abu bane a rayuwar mutum. Ko da yake mutum yanade yana da muhimmanci, katin banki, wasu takardu wasu masu muhimmanci saboda haka launin jakar yana bayyana halayan mutum, irin salon yan da yake so da yake kuma amfani da su. Ni kaine idan aka tambaye ni wane kalar launin jakata na kuɗi nake da shi, zan ce ina da jakata ta kuɗi tana da launi baƙi. Na fi son launin jaka baƙi saboda yana da sauƙin amfani kuma yana dacewa da kowane irin kaya. Ko ka sanya musu launin fari ko kuma ruwan ƙasa ko kuma shuɗi ko kuma jakar baƙi tana haduwa ne da kaya sosai. Ɗuk da ƙari launi baƙi yana da matuƙar kyau saboda baya nuna datti. Idan mutum yana amfani da walat kullum yana iya samun datti ko kuma amfani baƙi ko kuma amma baƙin yana ɓoye datti. Haka yana sa walat ɗin ya dade yana kallon sabo amma kullum na zabin yana kula da wa'annan abubuwa. Amma ba wai bawai kaɗai bane launi mai kyau. Akwai mutanen da suke son walat mai launi ruwan ƙasa saboda yana da kyau kuma yana nuna salon gargajiya. Wasu kuma suna son walat mai launi shuɗi domin suna son kayansu su zama masu haske da jan hankali. Duk da haka launin walat yana da alaƙa da abin da mutum yake so kuma yana yadda mutum yake gudanar da rayuwarsa. Wani abu mai muhimmanci shine launi kaɗai abu ne da yake duba ana jagorancin tsaro. Domin walat da mutum yake kamata ya kasance mai ƙarfi domin kare ɗorewa kuma mai kare kuɗi daga kan titin. Idan walat, a ƙarshe zan ce jakata ta kuɗi tana da launi baƙi saboda yana dacewa ne da kowane irin kaya da na saka kuma yana nuna tsari da muhimmanci. Ina ganin launin walat ɗina kuma abu da nake yi yana da matuƙar muhimmanci. Na gode da sauran wannan ɗan takaitacen jawabina wa.